Ni na kasance ina magance damuwa ne a aiki ta hanyar natsuwa. Nakan natsu in ɗauki lokaci na gano daga ina damuwan yake, sannan in magance inda damuwan ta zo. Bayan haka nakan natsu in gano me ke kawo wa innan damuwan. Da na gano abubuwan da yake kawo wa innan damuwan, sai na natsu na magance dalilin da yake kawo damuwa. Damuwar aiki ya kasance abu ne wanda yau da kullum ana fuskantansa, kuma ya kasance daga cikin yanayin ɗan adam yau da gobe sai Allah. Ba ko da yaushe kake cikin farin ciki ba. Wataran ka na cikin farin ciki, wataran ka na cikin damuwa. Domin haka ni na kasance ina magance damuwa ne a aiki ta hanyar natsuwa na ƙoƙarta na kuma ƙoƙarta na gano ta inda damuwa ta zo.

A shekara na kasance ina son watanni kamar haka. Ina son watan azumi shine watan rabada na wannan a musulunce kenan amma a Gregorian kalanda ni na kasance ina son watan January, February, March. Wai na watanni sun kasance watanni ne waɗanda za ka ga akwai sanyi, babu zafi, weta tana da daɗi ga kwanciya, anƙali sai dai iska da kuma harsh weta. Amma gaske waɗannan watannin ina son su ina son lokacin rani gaskiya.

A nan garin Abuja inda nake zama, shago da na fi zuwa shine kasuwa. Shagogunan da yake kasuwan da na taɓa ba ku labari a kai shine kasuwan Gusa. To wannan kasuwa akwai wani shago gaskiya wanda ake sayar da atsi. Sun kasance suna sayar da wake, masara, shinkafa da kuma dawa. To wannan shagon ina son zuwa shagon domin kayayyakinsu suna da sauki kuma ina samun sauki abubuwan da na je siya daga nan kuma na kasance ina samun in karɓa kuɗi daga hannunsu domin ya kawo min sauki a kasuwanci na, na ranan.

Gaskiya kyandir tsohon yayi ne. A yanzu dai ba a cika amfani da kyandir ba domin gaskiya zamani ya ci gaba sosai. Yanzu da torchlight ake amfani da. Torchlight ma an dena yayin mai batir. Sai dai wanda zaka jona a wuta ya yi caji in ya sha caji sosai a lokacin da akwai wutan lantarki na NEPA. To in aka dauke wuta zai ka kunna torchlight. Ni bana amfani da kyandir sai dai torchlight gaskiya.

Burin a aikinmu shine mu samu ci gaba, ci gaba ta yanda za a samu tallafi mai kyau ma marasa lafiya. Ni a matsayina na likitan Magani wanda aka fi san da Pharmacist too, burinmu shine mu samu mu kyautata wa marasa lafiya ta hanyar ba su magunguna masu inganci, masu lafiya, wanda za su sha a cikin lokaci kaɗan su ji lafiya. Sa'annan kuma mu kawo masoyi na magunguna a cikin kuɗi mai sauƙi da kuma abubuwa.

Ƙwarai kuwa ni na kasance ina iya busa tsaki. Tsaki ace tsakin na towo kona masara wanda mutum zai fece shi sosai in kuma tsaki ake nufi. Tsaki wanda mutum zai yi mtsww! To shima sosai ina iya busawa. Barema mutum ya ɓata mun rai to wallahi banma sanin sanda nake yin tsaki gaskiya.

Yanda nake magance ƙoƙe-ƙoƙe musamman in na yara ne, to nakan lallashe su ne, in janyo su jiki na sannan in basu duk wani abun da suke so. In kuma yaro yana rashin jini, to ni fa zanfa kara mai ne. Daga nan ya kara kukan da kyau yanda ya ga dama ya yi. Ƙoƙe-ƙoƙen yara yana damuwa, yana sa mutum ya zama duk kabi ka ruɗe karasama me kake son ka yi. In ba yaron nan ya yi shiru ba, za ka taɓa samun sukuni ba a cikin gida. Haka ne na kasance na magance ƙoƙe-ƙoƙe musamman in na yara ne ta hanyar janyo su jiki na lallashe su na kuma basu abun da suke so.

A gaskiya yanzu a halin da nake ciki, na fi son sayu in zama. Zama ya fi sauƙi. Tsayuwa in mutum ya tsaya na lokaci kaɗan gaskiya zaka fara jin ciwon ƙafa ne, ciwon kai ne, ciwon baya ne. In mutum ya, ya, ya, ya wayta tsayuwa, tsayuwa musamman gaskiya ba shi da kyau amma zama idan za ka zauna da kyau ya fi nishaɗantarwa, ya fi kwanciyar hankali da annashuwa. A gaskiya a halin da nake ciki yanzu na fi son na riƙa zama a kan tsayuwa. Duk wani aikin da zai kawo min tsayuwa mai yawa to gaskiya ba na son shi. Na fi son aikin da zan yi a zaune, hankali na kwance in yi shi in tashi.

Gaskiya kwai ya kasance ɗaya daga cikin nau'ikan abincin da nake so. To a gaskiya babu yanayin da ba na son shi. In na dafa kwai to yana min daɗi. Barin ma in ci indomie da shi. In kuma zan sha shayi in na soya ƙwan, to shi ma yana daɗi. In kuma zan saka ne a abinci, to nakan fi son na dafa shi gaskiya. Dafafen ƙwai yafi bada ma'ana, yafi bada lafiya, yafi nishaɗantarwa, yafi bada duk wani abun da mutum yake buƙata a jiki. Duk da ba wani banbanci ne. Dama a kasari na gaskiya, nafi son na dafa ƙwai gaskiya. In dafa shi, in ci, in ƙoshi, in yi tatir, in yi tis.

A gidanmu inda nake zaune, to gaskiya mun kai kusan mu sha biyu. Domin ga baba, ga mama, ga 'ya'ya guda goma babanmu ya haifa. Muna da 'ya'ya maza guda biyar, mm-mm 'ya'ya maza guda bakwai ne ko? Mata guda huɗu, ɗaya ta rasu, Allah ya jikan ta. To gaskiya a gidanmu, a danginmu, a gida, mu guda sha biyu ne, gabaki ɗayan mu. Kuma muna zaman lafiya da kwanciyar hankali, babu faɗa, babu firgici, Alhamdulillah.

Dayamma kafin na kwanta na kasance ina danne dannan waya ne haka, barinma da magariba yayi haka, nayi sallah, na gama addu'o'i na, to nakan ɗauki waya ne in du bayanar gizo in ga meke faruwa, du wani update da zanyi in yi shi a lokacin, in ko lokacin kwanciya yayi to gaskiya yawanci nakan ajiye waya ne a gefe, sannan zanyi addu'an kwanciya bacci. Bayan nayi addu'an kwanciya bacci, zanyi bacci Abina a gaskiya.

Sosai na iya dafa abinci a matsayina na mace. Dole na iya dafa abinci. Na iya dafa dukan nau'ikan abincin da kuke tunani. Na iya dafa shinkafa, wake ne, spaghetti ne, taliya ne, nama ne, kifi ne, duk wani abincin da kake tunani dukka na iya dafa abinci. Na iya sarrafa abinci sosai, amma a cikin nau'ikan abinci wanda na fi iyawa sune miyan kuɓewa, miyan kuka. Sannan na iya miyan abun nan, miyan alayyaho to. Shi kuma abinci wanda ake ci wanda na fi iya dafawa shi ne jollof rice, shinkafa da faduka kenan da hausa. To a gaskiya na iya shi sosai da sosai. Sannan kuma na iya dafa taliya, na iya dafa doya, na iya dafa kwai da duk wani abincin da kake tunani. Dafa abinci abu ne wanda a matsayinka na 'ya mace dole ka iya shi. Domin ba ka cika 'ya mace ba in ba ka iya dafa abinci ba gaskiya.

Ni na kasance ina farkawa ne da asusu ba in fari kaman karfe biyar sau da yawa, wani zubin kuma in fitsari ya tashi ni to nakan farka ne ƙarfe uku da rabi ko kuma karfe hudu to daga nan na tashi sai na yi alwala, na yi ta sallah ina na filoli na da addu'a ta yanda ya kamata gaskiya. Ni na kasance ina tashi da wuri gaskiya domin nakan kwanta da wuri. Domin tashi da wuri abu ne wanda yake da kyau sosai a rayuwar ɗan adam. In ka tashi da wuri za ka yi ibada, ka yi addu'oin ka daga nan sai ka ɗaura da, da hidimun ka na kullum, na yau da kullum.

Ni inda ina da kuɗi sosai, to a ƙasar waje zan ga hutu na barinma a Saudiyya. Saudi Arabia ya kasance gari ne wanda na ke sha'awan zuwa. Ina son na je na yi hutu a wurin daga nan sai na yi wani ibaduna. Sa'annan daga nan ina son garuruwa kamar UK, US, Canada in je in huta in shaƙata na lokaci kaɗan har in gama hutuna gaskiya. Hutu ai abu ne wanda ana son mutum ya je ya huta, ya huta ƙwaƙwalwan shi, ya je ya yi tayawa, ceyawace, ciye-ciye, tsalle-tsalle, duk wani abin da zai kawo nishaɗi da kwanciyar hankali da kuma duk wani abin da zai kawo kamanta da duk wani damuwan da ka baro a gida.

A a a a, ni na kasance ina son karɓan baƙo, ina son baƙi a gidana gaskiya. In na samu baƙo to nakan dafa masa nau'yikan abinci iya ƙarfina. Bana takura wa kaina amma na na kasance ina son na yi ma baƙo shatar na arziki, na yi masa abinci kala kala. Wanda har sai ya zaɓa kuma sai ya ji daɗin zuwansa. Sa'an nan nakan samu na nema masa masauki lafiyayye wanda zai kwanta ya huta ya ji daɗi. Daga cikin nau'ikan abincin da ake karɓan baƙo da su yawanci na san duk yadda mutum yake babu yadda zai ace baya son kayan fruit haka, kayan, kayan abun nan. To na kasance ina yayyanka masa ya ci, ya ƙoshi, su aful ne, su ayaba ne, su kankana ne, su inibi ne, na yayyanka masa ya ci. Sa'an nan sai na dafa masa abinci. So da yawa in shinkafa nake da ita zan dafa ma wannan baƙon, in kuma taliya ne, ko kuma uma, doya da ƙwai. Du wanni abincin da na san dai na marmari ne wanda bako da yaushe yake samu yake ci ba gidan shi. To in ya zo wurina na kasance ina yin wannan nau'in abincin, domin baƙon ya samu natsuwa da kuma kwanciya hankalin zama ko kuma zuwa.

A gaskiya a cikin kayan marmari wa'inda Allah ya ba mu, ko kuma wanda zan ce akwai su a inda na ke, shine ƙasata Najeriya, barma garin Abuja. A cikin kayan marmari ina son apple, gaskiya ina son apple sosai da sosai. Kuma na kasance ina son kankana. Kai na ma fi son ayaba gaskiya. Ayaba itace kankat, barma in ayaban bata gama nuna ba like bata yi wasa wasa, ba'inda take yin taushin nan ta jira na. To ina son ayaba. Mai ɗan lamshi lamshi wanda zan ci ina jin daɗin shi. Sa'an nan na kasance a kayan marmari ina son dabino. Dabino ma abinci ne wanda yake da kyau da ƙayatarwa.

Gaskiya a wannan rayuwar wanda ya fi tsaya min, wanda ya fi ƙaƙƙafa min baya shine yayana. Gaskiya yayana namiji yana bani goyon baya sosai a duk wani abun da zanyi in har bai saɓa wa dokan Ubangiji ba. Shi ya kasance mutum ne wanda baya son zalunci kuma baya son a zalunce wani. To duk zan na shiga matsala haka, to shi nake fara kira. Na faɗa masa koma mine nake ciki to zaka ga ya bani wani goyon bayan da babu wanda yake bani irin shi a rayuwa.

Sosai da sosai ina iya gabatar da rahoto. Duk wani aiki na rahoto ai zan iya shi. Tas! Na ɗaya ina da murya buɗaɗɗiya. Murya ne nake da ita na loudspeaker wanda ina magana nan dole za a jini kuma dole a yi shiru a ji ni. Tsana biyu, hmm sosai. Rahoto wani abu ne wanda kawai yana buƙatar magana natsuwa da kuma ka iya sanar da mutane da saƙon da kake da ita. Zan iya sanar da saƙo sosai. Aiki rahoto kan ba zai taɓa gagara ta ba ni kuwa? Zan iya bada rahoto.

Wai wai wai wai a yanzu dai ni na kasance raguwa ce. A da ina iya tafiya na kilomita ashirin ko kuma fin haka, amma yanzu hmmm gaskiya da na yi tafiya kaɗan nake jin numfashi na ya fara ɗaukewa. Ba halin in ci gaba da tafiya. A gaskiya yanzu ba na iya tafiya sosai kamar da saboda yanayi na, na jiki da kuma shekaru da kuma abubuwa da yawa. A yanzu dai na kasance ba na tafiya sosai, amma a da sai in yi tafiya na lokaci mai yawa amma ban gaji ba.

To, bikin ranar haihuwata, a gaskiya ni na kasance bana wani sha'ani sosai na badde gaskiya. Ni na kasance a ranar haihuwata nakan nuna farin ciki ne ta hanyar gode wa Ubangiji da kuma addu'a da kuma gode masa na kawo ni wannan lokacin. So da yawa na kasance ina yin azumi a wannan ranan ko kuma na yi sadaka, na ba da kyauta, na ba wa wayanda ba su da shi kyauta, na faranta ma duk wanda na ga zan iya farantawa. Shine abin da nake yawan yi a ranar bikin haihuwa na. Amma ni bana wani harkan yanka kek, a ce za a yi baking kek, a yi wasu tarkace ne, a kira DJ, a yi ta waƙe-waƙe, ana tsalle-tsalle. A'a, ni baza ka taɓa gani na a nan ba gaskiya. Ban cika wannan abun ba amma na kasance a ranar haihuwa na ina addu'a ne, nakan gode wa Ubangiji da kuma sadaka, na faranta ma duk wanda zan iya faranta ma. Wa rai, su ke na abubuwan da nake yi a ranakun haihuwa.

A gaskiya idaniyata ba farare bane, sa'annan 'yan kore kore ne gaskiya. Ba su ba fari tas bane. Idaniyana sun kasance 'yan koro kore ne, ba zan ce musu ja ba, dan ni bani da ciwon ido amma 'yan koro kore ne wanda ba za ka ce musu fari ba, ba za ka ce musu ja ba. Su dai suna tsaka-tsaki amma in na yi wani aiki na gajiya ko kuma na shiga rana ko kuma na sa kwali-kwalin ya mun zafi to idona ya kan yi jayayruwa. Amma mafi akasari na tashi daga bacci idanona suna yin fari tas saboda babu wani damuwa ta tare da ni a lokacin. Amma da na fara hidimomina na ranan na yi aiki, na yi waye to da na ɗan gaji to idona canza wa yakeyi ya kaɗa, ya gaji to.

Ni ko nake shan madara. Ina shan madara sosai saboda madara yana daga cikin abubuwan da nake so a rayuwata. Barimma in yana matsayin yogurt, to ina son madara sosai da sosai. Madara wani abu ne wanda yana kawo annashuwa, farin ciki ne, yana saka wani jin daɗi. Gashi, launin shi a baki yana da daɗin sosai. Sa'annan madara abu ne wanda ba shi da, ba shi da abun na. Yana da kyau sosai a jiki, yana gyara fata, yana gyara ido, yana gyara, yana magance magunguna, yana magance cututtuka da yawa waeanda suke jiki. Madara abu ne mai kyau. Domin haka ina shan madara sosai kuma ina son madara.

Ni ko nake iya duba lambar QR. Ina da wani application da na sauke a wayana wanda nake amfani da shi domin na duba QR code. Wannan application ɗin da mutum ya ɗan yi scanning abun a cikin shi zai fito maka da ita, ya zayyana maka koma menene. QR code abu ne wanda ake using ko kuma wanda ake amfani da shi domin a inganta, ah, abu, a san cewa wannan abun jabu ne ko abun nan original ne, irin abun yana da inganci ne ko kuma jabu.

Na kasance ina koyon fasaha sabo ne a manhajar YouTube. YouTube anan nake koyan duk wani sabon abu wanda nake son in koya a cikin lokaci kalilan. Ni kasance mutum ne wanda na ɗauki littafi ina karantawa, ba lallai nayi saurin ganewa ba. Amma ina kallon visuals, ina kallon bidiyo, ina kallon hotuna, to na fi saurin ganewa kuma ya fi saurin zama a ƙwaƙwalwa na akan abin da zan karanta a littafi. To gaskiya manhajar YouTube yana taimaka min sosai wajen koyon fasaha sabo. A shekarar wadda ta wuce na kasance na koyi fasahohi da yawa daga kan digital marketing ne, affiliate marketing ne, cryptocurrency ne, website design ne, duk wani fasaha wanda kasani wanda yake kawo kuɗi. To a manhajar YouTube yana sauƙaƙa min wurin koyon shi gaskiya. Domin koyon fasaha sabo abu ne mai kyau wanda yake ƙara wa mutum inganci da kuma samun cin nasara.

A gaskiya ni bana son wahala. Domin haka na fi son hawa lift akan matakala. Hawa matakala to ya fi bada lafiya. Zai sa ka yi exercise ka motsa jini da kyau wanda zai kawo maka lafiyar zuciya, lafiyar jini, lafiyar duk wani abun jikinka. Amma hawa lift cikin lokaci kaɗan za ka isa inda za ka je. To so da yawa ina sauri gaskiya lift nake hawa. Barama in bene yana da nisa sosai. Barama mutum zai tafi seventh floor ko hawa na bakwai ko hawa na takwas daga hawa na ɗaya. Kaga cikin sauƙi za ka bi lift amma in ka bi matakala to wallahi jikinka sai ya gaya maka. Dukda hawa matakala ya fi kawo lafiya gaskiya da inganta lafiya.

Ai ni kwaɗayayya ce ina son cin abincin titi. Duk wani abun kan hanya nama ne, ganda ne. Duk wani abun kan hanya shinkafa da wake ne, dambu ne. Duk wani abinci na hanya ni ina son sa. Ina son sa in dai za su yi shi da kyau da kuma tsafta. Abunda nake dubawa daman kafin in saya abinci a kan titi shine zan duba tsaftan wurin. In wurin yana da tsafta to fa ci nake yi gaskiya. Ina cin abincin titi sosai domin abincin titi yana da wani armashi, da wani daɗi wanda yake ba wa mutum, sai dai in mutum bai bi a hankali ba, kaje kaci sa'a ka haɗu da wanda basu iya ba suka je suka baka abincin da daman ta gurɓace to wallahi kai da zawo sai Allah. Za kayi ta zawowwaki ne, kayi ta zawo kayi ta zawo har sai ka gaji wallahi. Amma ni gaskiya na kasance ina cin abincin titi sosai. Akwai ranar da naje kasuwan kusa, ina zuwa kasuwar naga wani ganda, ƙamshin shi ne ya janyo ni, nama ne a cikin gandan ƙamshin wurin yanda ya zuzzuba albasa a saman abincin, ga ƙuda dai a wurin amma sabida kwaɗayi haka na shiga na saya na ɗari biyar na ci shi a mota ina jin daɗi.

A matsayina na ma'aikaciyar lafiya ko kuma likitar magani wanda aka fi sani da pharmacist, abu na farko wanda nake yi in na isa ofis shine na kan yi addu'a. Na roki Allah Allah ya kareni daga duk wani sharrin rana. Domin addu'a wani abu ne mai muhimmanci in dai kana harka da rayuwar mutane. Abu kaɗan na iya kawo maka matsala ka ja ma mutum ka yi mistake ka zo ka ba ma mutum maganin da bai kamata ba, ya je ya sha wani abu ya zo ya same shi. Don haka addu'a nake fara yi da na shiga ofis. Sa'an nan na nema mai shara ya zo ya sha share mun ofis ya gyara mun ofis sannan a fara hidimomin ranan. A gaskiya duk wani wanda yake kiwon lafiya to zaka gan shi dole dolan dolan shi ya riƙe Allah, domin duk wani abu kaɗan duk wani kuskure kaɗan daga ka yi to yana iya kawo matsala ga lafiyan marasa lafiya. Don haka mutum dole ya kasance ya kula sosai ya kuma natsu duk sanda ya shiga ofis. A matsayinka na mai kiwon lafiya.

A'a, a'a ni gaskiya na kan je wurare da daga baya. Ni baɗi da samman koh sau da yawa zan so sai an fara taro sannan zan je. A nan Afirka muna da African time. In dai ka sa taro ƙarfe goma a to sai ƙarfe shabiyu za ka gan mu. In ka sa taro ƙarfe takwas to sai ƙarfe goma za ka gan mu. Domin mun fi son da mun zo wurin an daga an fara ba sai mun ta jira ba a fara. Dan nan ana da abu wanda ake kira African time. Kuma sau da yawa za ka ga ba a fara taro da wuri. Sai daga baya za ka ga an fara shi. Shi yasa mutane gaba ɗaya basu son zuwa taro da wuri. Sukan so su kan jinkir ta yanda sun je wurin an dariga an fara to ba su da matsala sai dai su zauna suji me ake fadi.

To gaskiya, jin hayaniya abu ne wanda ban cika so ba. Hayaniya abu ne wanda rai baya so. Babu wanda yake son hayaniya. Ni na mutum ne sanyanye, bana son tashin hankali, bana son hayaniya, na fi son kwanciyar hankali. Bana son abun da zai kawo mun bakin ciki, bana son abun da zai kawo mun damuwa. Duk wani abun da zai kawo mun damuwa nakan nesa da shi gaskiya. Hayaniya abu ne wanda mutum, dan adam baya so. Amma in hayaniya ya zo maka to naka motsa ne daga wurin, na matsa gaba ɗaya na koma ta inda babu hayaniya sai in zauna ina tsu gaskiya. Bana son hayaniya.

Eh to muna saka uniform wanda aka fi sani da lab coat. Ni na ƙasance ma'aikaciyar lafiya ce wacce aka fi sani as pharmacist, likitar magani. To, to da yawa da kayan mu da kayan likitoci duk ɗaya ne. Farar kyalle shi muke sakawa wanda aka fi sani da yaren Larab-- Turanci last-- as lab coat. So na ƙasance ina saka uniform a wurin aiki wanda aka fi sani da lab coat. To duk wanda ya ganka a cikin lab coat ya san kai ma'aikacin lafiya ne. Ya san zai iya tsai da kai ya tambaye ka game da lafiyan shi. Ya san kuma za ka ba shi amsa. A domin wannan lab coat ɗin yana bambance mu ne tsakanin ma'aikatan lafiya da waɗanda ba na lafiya ba. Asibiti babban wuri ne wanda za ka tarar da ma'aikata kala kala. Za ka ga nurses ne, za ka ga ƴan admin ne, waɗanda administrative work suke yi, gaskiya. So wannan uniform ɗin da muke sakawa wanda nake ce ma lab coat shi ke bambance mu da sauran ma'aikatan.

Haƙiƙanin gaskiya gidanmu ya kasance yana da wani ƙasa ne wanda ake faɗi da sandy soil. Ƙasan gidanmu ƙasa ne ƙasatar watsa wanda ba za ka iya shuka a kai ba gaskiya. Ƙasan gidanmu sandy soil ƙasa ne wanda yake da ƙarfi wanda baya riƙe ruwa baya wani abu.